Aa a gaskiya bana kunna Bluetooth kullum, ko kuma a kowanne lokaci kasancewar ma bana amfani da Bluetooth kwata-kwata, shiyasa bana kunna shi a kullum.

Gaskiya, ni miyar da na fi so a kullum ko kuma a kowane lokaci shine jar miya kamar miyar cin shinkafa haka ko kuma tattalin shinkafa.

A gaskiya ba na sanya hula, ko kuma ko da ina sanya ba, ko yaushe ba kuma ba kowanna lokaci ba.

Jakar mu ta kuɗi ta kasance shu ɗiya ce da ratsin ja da fari a jiki, haka launin jakar kuɗin mu ta kasance.

Eh ina zama a kan gwiwa amma ba koyaushe ba kuma ba kowane lokaci ba. Na fi zama a kan gwiya wuna ne musamman idan na zo wajen yin sallah. In ina gudanar da sallah a nan kawai nake zama kan gwiya wuna.

Kalar jakar da nake kai ta kasance blue black ce da ratsin fari da kuma shuɗi. Shine kalar jakar da nake kai.

A'a and gakiya ni bana yin harsashe lokacin barci kawai ina bacci na ne normal lafiya, lau ba tare da ina yin wani harsashi ba.

Ina, ina aiki tare da ƙungiya bisa gaskiya, riƙon amana. Sannan ina yi ne bisa umarni na shugaban ƙungiyar da yake bamu. Muna tafiya da ayyukansu cikin kwanciyar hankali a tare.

Eh a gaskiya ina duba kalanda a kullum bayan gari ya waye nakan duba domin in ga rana da kuma wani wata ina duba kalanda kullum.

A gaskiya ina amfani da kwamfuta sosai ma kuma ina sarrafata yadda nake so domin na iya kwamfuta sosai.

Eh, ina ajiye hotunan wayata a guri na musamman kamar irin drive haka ko kuma akan imel nawa saboda kar su ɓata. Na fi ajiye su dai a imel kawai.

A'a gaskiya ni bana amfani da wani mataimakin murya. Kasancewar muryata yana fita lafiya lafiya, shi yasa kawai ina yin muryata ne kawai ba tare da wani abu da zai taimakawa muryata ba.

Eh, ina jagorantar mutane bisa gaskiya, adalci da riƙon amana. Hakan yasa mutane da yawa suna farin ciki da ni a bisa jagorancin da nake musu.

A gaskiya ni yanayin hayaniya yana ɗaga min hankali sosai saboda bana son hayaniya ko ɗaya. Saboda duk inda ake hayaniya ko nan na kan ji hankalina na tashi sosai.

Hanyoyin da nake bi domin magance koke-koke suna da yawa. Nakan yi duba da matsalolin da mutane suke ciki domin ganin ta ya ma zan magance matsalolin ko kuma ta ya zan magance wannan kokenansu.

Eh, a gaskiya ne abincin da nake so haka. Ban fiya son mai iyaji ba, ba a kowane abu nake so mai yaji ba. Kasancewar likitoci sun hana ni cin abin mai yagi.

Eh a gaskiya ina jin tsoron ƙwari, wasu daga ciki kamar irin kunama haka da macizai gaskiya ina tsoron irin wa'ennan ƙwari, amma bayansu ko wane irin ƙwaro nake tsoro ba.

Eh, ina kunna sanarwa na apps wa'anda za su ke ringa tuna min da wani lokaci musamman. Idan ina son gudanar da wani uziri ko na aiki ko kuma ina son tashi, nakan saita alarm ɗin da ke wayata domin ya ke yi reminding nawa.

Eh ina son dafaffen ƙwai musamman ma yanayin da nake son dafa shi. Ina son ƙwan ya dahu sosai ta yadda ba za'a samu ruwa ko kuma ya kasance ya yi wani tauri a ciki ba. Ina dai son sa dahuwa matsakaiciya kawai.

Eh, aƙalla nakan ƙidaya kayayyaki sau uku ko sau huɗu zuwa sau biyar a kowane rana domin tantancewa da tabbatar da abin da na bari ko kuma na aje.

Eh ina duba daftarin kuɗi akai-akai, musamman ma bayan tashi daga kasuwa da kuma kafin na fara kasuwa. Nakan duba daftarin kuɗina naga da nawa na fara sannan idan na tashi na duba naga menene ya ƙaru ko kuma menene ya fita.

Eh, teburin mu na wurin aiki ya kasance, teburi ne da duk mutum ɗaya yake zaune kowa da wurin zaman sa. Ma'ana tebur ɗaya mutum ɗaya yake ɗauka ko wane. Haka ƙarin teburan mu na wurin aiki suke.

A'a, ba kullum nake sanya belet ba. Kasancewar wani lokacin kayana sun kasance na shadda ko kuma na yadika saboda haka mazagi ne ma a tare da su saboda ba kullum nake sa bel ba.

A'a ni gaskiya bana son wurare masu hayaniya domin hayaniya tana ɗaga hankalina sosai. Mafiya yawancin lokaci na fi son gurin da yake ba mai hayaniya ba. Na fi jin daɗin rayuwa a irin nan wuri.

Ƙwarai sosai ina amfani da gidan sauro wato net musamman ma idan zan kwanta nakan ɗaura sa na rufe ko'ina domin ka sauro yazo inda nake.

A gaskiya ko kaɗan bana son cin abinci a titi, kasancewar idan zan ci abinci na fi so in samu wuri keɓantacce haka kamar gurin cin abinci ko kuma ɗaki haka in ci abincin.

Ina bin hanyoyi da yawa wajen gina dangantaka ta kasuwanci da mutanen da nake kasuwa da su, musamman ta hanyar kyawawan ɗabi'u da kuma gaskiya da kuma jawo ra'a yin wanda muke kasuwa.

A gaskiya man da nake amfani da shi kala biyu ne. Wajen abinci muna amfani da man gyaɗa da kuma manja. Su ne man da muka fi amfani da su.

A'a, gaskiya ni bana kallon inuwata. Kasancewar abubuwan da suka dameni, su nake yi ban cika tsaya in dinga wani kallon inuwata ba.

Muna inganta aikin mu ta hanyoyi da yawa, musamman mukan duba inda muke da matsala mu magance domin mu gyara ta yadda komai ya tafi lafiya.

A'a, a gaskiya ni bana cin tafarnuwa. Kasancewar ko da warin ta na ji yana tayar min da hankali sosai.

Eh ina kwanta wa da rana har na yi bacci amma ba kowane lokaci ba. Haka ina kwantawa ne idan naji na gaji sosai wani lokacin sai na kwanta na huta.

Ko kusa, ni ba na son kallon fadu. Rana kasancewar lokacin da ma za ta faɗi ta yiwu, ina da uzirarka. Ina gabatar da wasu ayyuka, ya sa ban damu da wani kallonta in za ta faɗi ba.

Eh jifa jifa lokaci bayan lokaci nakan je gidan kallon fim musamman ma in za a haska fim wanda na ga zai yi kyau hakan yakan sa na halarci gidan kallon fim.

Eh ina karanta jarida lokaci bayan lokaci, musamman ma lokacin da nake hutu, nakan karanta jarida sosai.

Irin kiɗan da na fi so naji shine irin kiɗan mu na hausawa da mu ke yi kamar iri. Kalangu haka da kutse da su ƙuƙuma, sube iri. Ƙidan da na ke son saurara.